To, shi dai data. Ina sa daily bundle wani lokaci, wani lokaci kuma ina sa. Datan da zai ƙare duk wata-wata, wato na wata-wata kenan. Sannan wani lokaci kuma ina sa na mako-mako, na sati-sati kenan. Amma yanzu da yake tsarin layina, basa bari ina son data na kullum-kullum.